Ina kake son ziyarta? Inda nake son ziyarta shine ina son in tafi America. Ina son in ziyarci America, in ziyarci Makka, in ziyarci Madina, in ziyarci Tambuwal kuma. Kuma ina son in ziyarci Kano.

Abinda nake ci a wurin aiki shine tuwo da masara. Abinda nake ci a wajen aiki shine shinkafa da miyan sure. Abinda nake ci a wajen aiki shine shinkafa da tuwo.

Eh ina iya tsalle igiya. Ina iya tsallen igiya wajen training. Ina iya tsallen igiya a wajen training ko ƙetaren rami. Ina iya tsallin igiya wajen hawan ofciya. Ina iya tsallin igiya wajen ƙe hawa icce.

E, ina yin addu'a kullum da safe da rana. Ina yin addu'a kullum da safe. Ina yin addu'a kullum da mareci. Ina yin addu'a kullum a wuni. Ina yin addu'a idan zan kwanci. Ina yin addu'a kullum.

E, ina iya rera waƙa. E, ina iya rera waƙa. Ina iya rera waƙa. Ina iya rera waƙar Hausa, ina iya rera waƙar Turanci. Kawai dai a takaice dai ina iya rera waƙa. E, haka ne.

Yaushe kake farkawa kullum? Ina farkawa kullum da misalin ƙarfe shida na asuba. Ina farkawa kullum da asuba. Ina farkawa kullum kamin asuba. Ina farkawa kullum dadaddare in yi hitsari.

Ya'yan itacen da na fi so shine mangwaro. Ya'yan itacen da na fi so mangwaro da gwaba. Ya'yan itacen da na ke so gwaba. Ya'yan itacen da na fi so ku da ku. Ya'yan itacen da na fi so.

Inda nake ajiye makulla na. Inda nake ajiye makullai na cikin ɗaki. Inda nake ajiye makullan ku cikin ɗaki. Inda nake ajiye makulli cikin ɗaki. Inda nake ajiye makulli na shine cikin ɗaki. Makulli.

Ina yanke shawara a aiki tare da mutane. Ina yanke shawara a aiki ni kaɗai. Sannan ina yanke shawara tare da neman shawarwarin mutane. Ina yanke shawara a aiki tare da mutane.

Sabulun da nake amfani da shi tura Koh Gef. Ina amfani da sabulun tura ko Gef. Ina amfani da sabulun wanka mai suna tura ko Dodo osun Ina amfani da sabulu Dodo sun.

Abinda nake yi da ragowar abinci shine in ajiyeshi ko in bawa wani. Abin da nake yi da ragowar abinci shine in ba wani ya ci shi ma. Abin da nake yi da ragowar abinci shine in ba wani shi ma ya ci. Abinda nakeyi da ragowar abinci in ajiye don a jima.

Abincin da abinci da kakeci a safiya. Shinkafa, abincin da na fi so a safiya shinkafa. Shinkafa ita ce abincin da na fi so.

Ina yin hakuri da damuwa a aiki kuma ina yin karatu. Damuwa. Ina yin karatu domin in magance damuwa a aiki. Damuwa a aiki shine na yi karatu.

Mafi ci yi da kayan yanka kwana, karatu da cat, tana yawan yin catin. Ina kuma yin karatu da yamma, kamin in kwanta.

Wane gidan abinci kake fi so? Na fi son gidan abincin kaji, gidan abinci restaurant ko gidan abinci, gidan abinci na tashar. Na fi son gidan abinci na kaji.

Abin da nake yi don ƙara aiki shine aikin gwangwani. Ina yi don ƙara aiki, aikin gwangwani. Shi aikin gwagwani? Me kake yi don ƙara aiki? Ina yi don ƙara aiki, shi aikin gwangwani.

Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin wayata da safe da kuma maraici. Ina cajin wayata duk sanda aka maida wuta. Ina cajin wayata duk san da aka mai da wuta. Ina cajin wayata duk sai da aka mi da wuta.